Kana raba abincin ku da mutane. Eh to, a kasan akwai maƙwaftaka, akwai abokanai in sun zo, kuma kana cin abinci ai bazaka musu rowa ba ne. Dole ne sai ƙa ɗan kira ka ce mun zo a ci tare. Wataƙil su ma wani cikin su ka ga ya ɗauko na shi daga giɗan shi, zai zo a zauna a yi cin da zumunci.

Yaushe kake fara aiki kullum? To, idan dai na tashi da safe kan routine dina na safe idan na tashi ƙarfe biyar da rabi haka, ni kan fita na ɗan je roadwork in je exercise. To in na dawo, sai na ɗan yi wanka, in ƙara hutawa. Sai irin su bakwai zuwa takwas sai in fita in je wurin aiki.

Eh to, ba da shawara ya dangana daga wanda ke so yajini, don bada shawara abu ne na kwarai da yakamata dukkanmu da muna tare abokanai, 'yan'uwa, arzuki da wurin aiki dakuma wandama hadine kawai ta cikin anguws dan me? Dan cingaba da rayuwa, rayuwannan yanzum im bakasamu wanda yakamama gaskiya sai kagan kaji ka bijire bakama san abinda kakeba amman inkaji shawara aka baka shawara kaji na kwarai kayi aiki dashi. Kaga abubuwa sun dan zoma da sauki koda ma meye kagan koda wani abun ta ɓarene wa'innan da suka baka shawara kuma kabi kaga sun dan tallafama amma ace ambaka shawara kaƙi ji kaje kayi abinda kagan dama to gaskiyafa wa'yannan da suka baka shawarannan Kalleon, kalonka kawai zasu tayi sunta zurama ido kasan akwai wani abu da in ba'a ƙulla da kaiba in ba'a fara da kaiba kakka sa bakinka.

Eh to karatun jarida ya dangana tu yan ba maganar ba lokacin jarida muke yi ko fefofi ba. Nakan karanta a waya, a waya in dai duba akwai channels da nake bi. Ina bin NT, ina bin Channels, ina bin Arise TV, so ina bin Joy TV. Sometimes suna samar nan news a wurin su. Nakan karanta jarida kullum, da safe da maraice. Akwai kuma gidan rediyo da nakan kunna rediyo na ɗan ji me ke faruwa a cikin gari.

To abincin da na fi so ni to ba zan ce ni na zaɓi wani abinci ɗaya ba sama da wani abinci dai abinci ne wanda ya kamata mutum ya ci amma sai ka kula da irin abincin da kake ci. Ba kullum ka zo kana cin carbohydrate, carbohydrate ba protein ba fat ba. To ya kamata kaɗan san kana sarrafawa da wasu abubuwa don su ƙara inganci a jikinka, ƙara ma ƙwarin gwiwa da kuma ƙarfin jiki. Amma ba za ka zo kullum kullum carbohydrate ba.

To share gida, to ni dai a gidana ni kaɗai ke zama. So ya dangana daga irin abokanai ko 'yanuwa da suka shigo. Da safe in na tashi nakan share gida na, in share, in dan gugguge wasu abuwa. To kaga har marance, tunda ni kaɗai ne bawa yana wani shigen fita bane. Gidana ka ga ɗakina ɗin su mal, ba wani datti datti. So nakan ce so ɗaya ko so biyu, dan gaskiya ni kaɗai ke zama. Amma ka ga in abokanai sun fito biyu daga wajen nan, ka ga waɗannan tattaka wasu abuwa an shigo. To kaga wurin yadda ka shir yashi ba haka yake ba. So nakan share kai so biyu wata biyu.

Eh to apps da nake amfani da su a wayana gaskiya suna nan da ɗan dama. Don ina cikin mining, ina crypto mining, ina TikTok, ina Facebook, ina WhatsApp, sai waƙa. Bana rabuwa da shan waƙa gaskiya. Gaskiya wayan nan apps dinne nake yawan amfani da su. Bana buga game, bana kallon firm a wayana ban cika sasu a wayana ba haka ne. Don kaga ina taɓe-taɓen wayana. Don ban mining to ina Facebook ina dudduba abubuwa da nakan siyar da mota.

Eto, eh, ina da fanka a rufin ɗakina. Fanka na tsaye ba wanda ake a jiye wa a ƙasa da na sama duka biyu ina da shi. Dan kasan yanzu an shiga lokacin zafi ne. Gaskiya, yana fiye da an ba ka da fanka akwai damuwa. Gaskiya kam in ba fanka a gidan ka ko AC ma ka da ƙarfin siyan AC sai ka yi amfani da fanka. In ba ka da wayannan abubuwan gaskiya akwai damuwa a zafi na yanzu.